Kana son kallon wuta da dare? Eh, ina son kallon wuta da dare saboda yana da kyau in dinga kallo, in dinga dariya, in dinga ji dadi kuma yana bani farin ciki sosai ba kadan ba. Ina kallon wuta da dare.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh ina zuwa aiki lokaci daidai saboda yana da kyau mutum ya dinga aikin danshi daidai. In ya ringa aiki ya kama a yi. Abin da nake so ke nan yana bani farin ciki, ina gan mutum mutane suna yin aikinsu a lokaci daidai.

Wane aikin gida kake yi kullum? Ina dibo ruwa kullum, kuma ina dibo ruwa kullum gaskiya saboda na san yadda ake dibo ruwa. Kuma ina yin abinci kullum. Aiki guda biyu haka nake yin kullum kuma na san yadda aikeyin aiki sosai.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? A'a, bana, bana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Saboda ba a koya mun yadda ake haka ba kuma bana abubuwa a haka.

Wani kayan aiki kullum aikin ku ke amfani da kullum. Karan aiki gaba ɗaya banda kayan aiki, sai kayan gida na ke amfani da shi. Je gurin aiki kullum kuma ba aikin police ba ne, koko aikin custom da za aban.

Wani irin wasa kakeyi a waje? Ina wasan ƙwaiƙwayo, ina wasan tebur tenis, ina wasan kwallon football haka haka. Ina yin aiki, ina ina yin wasa sosai. Wasan da yake da daɗi, wasan da nake jin daɗi.

Kana-- mene ne ka ke jin tsoro? Ina ji tsoro da mutane da ba sua da kai, ina ji tsoro da maciji, na ji tsoro da mutane da ba su da kyau. Shi ne.

Yaya kake kamala aiki a lokaci? Inda nike kamala aiki a lokaci, ina je gurin aiki, ina tashi da wuri, ina tashi da dare zan kai gurin aiki da lokaci.

Yaya kake haduwa da abokan cin ciniki? Muna haduwa a gurin da ake yin ciniki. Muna haduwa a gurin da muke yin aiki kuma zamu yi maganar aikin maganar yanda zamuyi ciniki.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Ina tafiya da ƙafa, tafiyana baya wuce mintin goma. Tafiya da ya wuce mintin goma bana yi, gabadaya.

Wani gudu na fanka kake fi son? Gudun na fanka nafi son, wanda yake gudu sosai, wanda yake gudu sosai nake so. Shega mugun guduwa nake so.

Wana son karanta littatafai? Kana son karanta littatafai? Eh, ina son karanta littatafai sosai saboda ina jin daɗi in ina karanta littatafai kuma yana bani farin ciki sosai.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh, ina raba abincina da mutane saboda yana bani farin ciki in ina raba abinci na da mutane kuma ina jin daɗi sosai. Ba kaɗan ba, wato ina son shi sosai sosai.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? A'a, bana ajiye ƙwafin bayanan ku saboda ba abun da nake so in dinga yi kenan kuma ba farin ciki.

Me kake yi don ƙara aiki? Abin da nake yi na ƙara min aiki, na yin aikin saboda in ban yi ba wa zai yi. Dole na yi aikin kuma dole na yi aikin sosai saboda ba wanda zai iya yi kamar yadda zan yi.

Menene kake son canza a wurin aiki? Ina son canza abubuwa da yawa. Ina son canza yanda ake yiwa mutanen aiki. Ina son canza salary da akan ba ma mutane, saboda salaryn yana da ƙarami sosai. Da abubuwa hakan nake son canza, bai da kyau.

Nawa sa sau kake kallon wayarka? Ina kallon wayana sau goma, saboda ina jin dadin amfani da wayana da kallon wayana sosai. Yana bani farin cikin in ina kallon waya.

Kana fi son shinkafa da ko tuwo? Ina fi son shinkafa da tuwo sosai saboda yana da kyau kuma ina jin daɗin shinkafa da tuwo sosai. Yana da daɗi sosai kuma ana sa miyan taushe da miyan kuka.

Yaya kake daidai da, daidaita aiki da rayuwa? Gaskiya yanda nake yi, in daidai da aiki da rayuwa, gaba ɗaya ina yi yanda abun da ya kama in yi shi nake yi, duk abun da bai kama ni ba bana yi.

Wane shago kake fi zuwa? Na fi son shagon abinci saboda ina cin abinci ko ana. Kuma inda nake shagon kaya nake jin amma, shagon abincin ne ya fi, gurin shagon ƙwaya kaya saboda abincin ko rana nake ci.

Kana raba wurin da kake a yana cizo? A'a bana raba wurin da nike ake yana cizo gaba ɗaya saboda ba yanda zan raba abubuwa kaman haka.

Kana so taunawa goro? A'a, ba na taunawa goro saboda ba abin da nake so kenan. Kuma ba, ba na so goro gaba ɗaya. Kuma ba na so in dinga taunawa, ba na so in dinga taunawa goro.

Wane irin gida kake son ji? Gidan nake son ji shine gidan babba, wanda yana da kyau kuma wanda yana da talabishin da yana da babba kuma ko ina yana da kyau ba datti.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske. Ai ba wanda zai ce baya son haske a ɗakin shi. Gaba ɗaya ina son aiki mai dan haske kuma ina jin daɗin in aiki na yana da haske.

Kana iya hawan keke, eh zan iya hawan keke sosai. Ma na koya kuma na iya hawan keke, kuma na iya hawan mota sosai kuma na koya yadda ake hawan bas.

Kana da dabba a gida? A'a, ba na dabba a gida saboda gaba ɗaya ba na so don abun da yake dabba a gida. Ba na son dabba a gida. Ba ma da dabba a gida gaba ɗaya.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Ina fin kuzari da safe kuma ina fin kuzari da yamma. Da yamma nafi son da yamma sabida yamma yana da. Ya fi mun daidai.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo. Kuma gaskiya ina jin daɗin lulluɓe da bargo, kaɗan ba sosai ba. Kuma.

Yaya kake karba baƙo? Ina karɓa ba ku, zan yi musu abinci, in dafa musu abinci, ba su farin ciki. Inyi duk abin da suke so mu yi, mu magana mu yi abin da muke so mu yi.

Kana sanya hula? Eh ina sanya hula saboda yana da kyau mutum ya dinga sanya hula. In ban sanya hula ba ya zan iya sa hulan. Yau ba zan iya shan hula ba. Shi yasa yana da kyau sosai mutum ya dinga sanya hulan shi.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Menene mafi mu-muhimanci a kasuwanci? Wanda nake fisan shine muhimmanci saboda yana da kyau.

Kana jin kuka zakara da safe? Eh ina jin kuka zakara da safe. Kuma zakara shi yake tashe ni da gurin bacci na. Ma tashe jin yanda yanda zan iya zuwa gurin aiki.

Menene burinku a aiki? Buri na a aiki? Gaskiya nima ban san buri na a aiki ba saboda nima ban be, ban gane ba sosai. Shiyasa kawai da ina jin aiki kuma ana aike na.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma guda biyu. Wanda yake amfani da shi in jin wanka da wanda nake amfani da shi in je wurin aiki. Guda biyu kaɗai nake da shi ma suna da kyau sosai.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Wane irin ƙasa gidan mu yake da shi, shi ne ƙasan baki saboda muna zuba abubuwa a ƙasa, yana baki sosai.

Wane irin fim kake so kullum? Fin da nike so shine fim na Yarubawa da fim na Hausawa. Ina da ke kuma ina jin dadin shi ba kadan ba. Ina da, ina bani farin ciki.

Me, me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Me yake ba ni ƙwarin gwiwa a aiki? Gaskiya, abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine abinci.